Assalamualaikum warahmatullah. Barka da yawa, kuna na nan? Dafatan an wuni lafiya? Yau da muyi karatu akan haruffa da ake amfani dasu a Hausa. Za mu fara da a, i, o, u, e. Ba, bi, bo, bu, be. Sa, si, so, su, se. Da, di, do, du, de. Fa, fi, fo, fu, fe. Ga, gi, go, gu, ge. Ma, mi, mo, mu, me. Na, ni, no, nu, ne. Ra, ri, ro, ru, re. Sa, si, so, su, se. Wa, wi, wo, wu, we. Ya, yi, yo, yu, ye. Za, zi, zo, zu, ze. One, ɗaya. Two, biyu. Three, uku. Four, huɗu. Five, biyar. Six, shidda. Seven, bakwai. Eight, takwas. Nine, tara. Sai Ten, goma. Eleven, sha ɗaya. Twelve, sha biyu. Thirteen, sha uku. Fourteen, sha huɗu. Fifteen, sha biyar. Sixteen, sha shida. Seventeen, sha bakwai. Eighteen, sha takwas. Nineteen, sha tara. Twenty, ashirin. Thirty, talatin. Forty, arba'in. Fifty, hamsin. Sixty, sittin. Seventy, saba'in. Eighty, tamanin. Ninety, casa'in. Hundred, ɗari. One thousand, dubu ɗaya. Two thousand, dubu biyu. Da dai sauran su. Fatan ka fahimta. Sai kuma, mene ne sunan ka? Yana nufin what is your name? Come here? Yana nufin zo. Go, je ka. Come here, daga ina kake. Where are you going? Ina za ka je. To, wani irin tufafi kake so? Ina son jallabiya da doguwar riga da malum-malum ko al-kebba. Sune kalar tufafin da na fi so.

Eh ina kwana a gado mana, kuma ina kwana a ƙasa. Babu inda ban kwana ba. Kowai dai ya danganta da ranar ina nake ra a yi. In a gado zan kwana a to, in kakkabe katifa na, in samu bargo na, in rufe inta bacci. Ina koma ƙasa ne zan shunfida da kafet na ko tabarma. Kowai shima in ja bargo na, in kwanta. Shi kenan abin da nake yi.

Eh, abin da yake bani ƙwarin gwuiwa aiki shine, abin da yake bani ƙwarin gwuiwa aiki a duk lokacin da nayi aiki na ga na yi kokari a ciki, nayi submitting, kana sai gani, idan suka mun gyara na ji matuƙar dalika sanduwar, na ga an ma gyara so, zan yi improving wajen ganin cewa gaba ban yi kuskure ba. So wannan kenan a takai ce, duk lokacin da nake aiki wannan matuƙar ƙwara mun gwuiwa ƙwara ramin gwuiwan ana supporting ɗina akan aikin da nake yi.

Eh ranakun da nake zuwa kasuwa, Laraba, Asabar, Lahadi shine nafi zuwa kasuwa. Domin kasuwar tafi ci a ranakun Laraba da Asabar, sai ranar Lahadi. Kuma ranar Lahadi ƙaramin kasuwa ne bata cika tara mutane da yawa ba a ranar kenan.

Ina iya ƙoƙari na, wajen ganin cewa na sanya kostomana farin ciki, ya gamsu kuma, na ce wa yana iyaƙo ƙari na yi matuƙa. Wajen ganin cewa na kyautata mu'amala na da shi, ba wai kawai dan yana kostomana zai shiga ba. Ina so alaƙar ta ɗore, a ci gaba da hulɗa alhaki a yau da gobe tsakanin ni mai siyarwa da kuma shi mai siya.

Ni, an haife ni a ɗaya ga watan Agusta, shekara ta 2003 a nan kasar kenan. A wannan watan da kuma shekarar ne aka haife ni.

Maganan gaskiya ni na fi son bas, ban fi son taksi ba. Kuma ina da manya manyan kuma kwararrun dalilai akan dalilin da ya sa na fi son shi, shi taksi ɗin.

Eh, ina yin wasan ƙwallon ƙafa, kalanja, sables, alboyi da makamantansu. Sannan ina zuwa kurmi a rafi, ina zuwa kurmi a rafi. Ina yin wasanni da yawa da yawa na gargajiya.

A'a, ya zan in sha magani kullum? Sai idan ba na lafiya shine nake shan magani. Kuma in har lafiya na lokaka, kau, me ya sa in sha magani? In ba na lafiya ina sha kullum har ya zamana ace na warke. Idan kuma lafiya na lokaka ba abun da zai sa mu magani kenan.

Eh ƙarshen mako yana dan hutawane, inyi so in review abubuwan da na na yi ko ba a cikin satin. Sanan gaba ne, ni kuskure na domin in gyara kokuma ina tsaya innutsu ma abin da ne a satin ya abin amfanine nko kuwa bai amfanine.